Ina son kallon fim mai kyau kamar abin da ya shafi Indian fim ko kuma Hausa fim, amma yawanci na fi kallon Hausa fim gaskiya, saboda yana ɗaukar lokaci ina kallon Hausa fim, ina iya minti biyar zuwa minti awa biyar zuwa awa goma ina kallon hausa fim, to ka gani, abune me daɗi idan ina kallon Hausa fim, ina samun nishaɗi, ɓadaƙarwa da sauransu, dudda wani lokacin ina kallon indian fim, amma ba sosai ba, ba kamar hausa fim ba, ina kallon Hausa fim sosai matuƙa gaskiya. Idan aka haɗa da Hausa fim da Indian fim, zan ce maka gaskiya na he kallon Hausa fim. Saboda shi Hausa fim za ka ga yaren ka ne da sauransu, eh ina kallon shi sosai eh da ƴanʼuwana cikin gida muna da ƙatotowa TV wanda muke kallo da sauransu,

Na fi son bikin suna saboda ana cin abinci kala kala. Bikin suna shine wanda idan aka haihu za a taru a raɗa ma yaro suna wato a bawa yaro suna. To gaskiya na fi son bikin suna. Ana cin abinci matuƙa sosai. Za ka ga tun da safe an ɗaura tukwane da sauran abubuwan yau da kullum. Ana ta shirye shiryen yi biki da sauran su dama tinda asuba. Zakaga anje an raɗa suna idan mutum ya ci sunan Muhammadu Ismail ko wani sunan na daban. Bayan an ga wannan sai a zo a fara dafa abinci kamar irin su waina, shinkafa da sauran abinciccikan Hausawa. To bayan nan za a taru a zo a fara hidimar suna. Mutane da yawa za su shigo suna, suna, suna taya mai jego murna da tambayi sunan jariri. Ana samun kuɗaɗe sosai don duk wanda yazo zai ba da kuɗin aski. Mai ɗari biyu ya ba da me ɗari biyar har me dubu ɗaya. Ko a kawo kayan jarirai ko wasu abubuwan makamantan haka. Gaskiya bikin suna abu ne mai kyau yana nishaɗantarwa sosai saboda da an yi shi ke nan idan yaro ya yi kwana bakwai ake wannan bikin suna. Za a sanya wa yaro kaya masu kyau. Ita ma uwar yaro ta sanya kaya masu kyau da sauran 'yan uwan yaro da sassauran wa'yanda za su zo bikin sunan nan. A yina ana shagulgula, ana hidimomi, hidimomi. Mutane su zo su sanya alkairi, su tafi. Mutane dai abubuwa dai da yawa suna faruwa ranar sunan nan. Mutane suna son suna sosai. Bayan nan kuma za'a yanka rago a raɗama yaro suna. Kuma ana iya kaga an yanka akuya ce, tinkiya ce ko duk dai abin da Allah ya ba da hali. Za ka ga anyi amfani da ita wajen, wajen yanka ma yaro domin raɗin sunan. Mutane da yawa suna son wannan. Mutane da yawa suna amfani da wannan daman ta zuwa a taya mai jego murna akan ta sauka lafiya kuma ga yaro yaji suna. Mutane da yawa suna zuwa taya murna. Za ka gani an hiddo abinci ana ta ci. Mutane da yawa suna jin daɗi ana ta annashuwa.

Sosai kujerun mu suna da daɗin hawa sosai, wanda za ka gani akwai doguwa da guda biyu, akwai mai uku, akwai mai ɗaya, akwai mai ɗaya. Ana amfani da su ne saboda a zauna. Idan baƙi suka zo su ma suna amfani da su ne, su samu su zauna. Ai ɗakin da ba kujeru kamar kango ne, to taya za a zauna? Sai dai azauna a ƙasa ko kuma saman tabarma to kun gani kujeru suna da matuƙar muhimmanci. Kujeru suna taimakawa wajen da za mutanen zai zauna kuma ya ji daɗin zama. Idan ka danganta da saman gado ko kuma idan aka shanye da tabarma dai yadda aka yi kujeru sun yi daɗin zama domin tazzar zai linke ƙafafun shi yadda yake so da sassauran yau al'amuran yau da kullum. Muna da kujeru, kujerunmu guda biyu ne, guda huɗu ne mai doguwa da doguwa wato mai uku, ga tana mai launin blue wadda ake amfani da ita wajen zama. Mutane uku suna iya zama saman wannan kujera. Idan ma a kasa mu marasa jiki mutum huɗu zuwa biyar suna zama kanta. Amma idan aka samu jiki masu sosai mutum biyu za ka gani, uku ma ba zai samu wurin da zai zauna ba. Sai kuma mai biyun, mai biyun mutum ɗaya zai iya zama idan yana da ƙiba sosai sai a samu ɗan ƙarami yaro sai haɗe su zauna wuri guda, amma idan ba su da ƙiba mutum uku ba zai iya zama. Ita ma doguwa ce tanada launi blue da sa sauran su sai sauran biyun girmansu guda, dukkan su mutum ɗaya, ɗaya, ɗaya yayi su da mutum ɗaya amma idan aka samu cunkoson sassauransu idan ba wuri lafiya lau mutum biyu ma suna iya zama saman su. Ka gani idan ka ƙirga mutum biyu, ga biyu mutum huɗu sai kuma ga wannan wanda na ce mutum uku za su ɗauka ka ga mutum huɗu ga uku ka ga mutum bakwai. Idan ka ce kuwa wacce, na ce za ka ɗauki mutum huɗu ga bakwai ga huɗu ka ga sha ɗaya ke nan. Kaku za su iya ɗaukan mutane da dama. Sana ma a kan hannayen kujerarmu mutane za su iya zama kuma su ji daɗin lafiya lau. Ka ga idan aka haɗa da hannayen kujera kowacce kujera suna da hannu biyu to su guda huɗu ne. Ka ga ni huɗu sau biyu ka ga ana da guda nawa ke nan. Huɗu sau biyu guda takwas idan ka haɗa ga takwas ga, ga sha ɗaya ka ga sha tara ke nan. To ka ga dai waɗannan za su iya amfani sosai. Ka ga ni zan ɗauki mutane kusan sha, sha, sha, sha, sha bakwai. To ka ga ni mutane sha bakwai in zo ka ɗauke su a ɗaki ɗaya ai ka ga ni an taimaka sosai. Mutane za su ji daɗi ko duka kujerun suna da daɗin hawa sosai, tun da tsamtsa suke da sas sauransu. Sun sa tun da za su ɗauki mutane da dama. Gaskiya Allah ya hore, ga kujeru nan dandama-dandama da suwa da ma gaskiya. Dan dai kuma wasu na buƙatar yadi da za mu samu ku idan mun sayi musu yadin da za aka yi musu. Duk dai yadda aka yi baza su iya cin ka ma dubu hamsin ko abin da ya yi sama. Inda ana so a gyara su yi kyau su zama na zamani. Dun gaskiya suna ɗan daɗe domin za su iya kai shekara goma. Kaga shekarar goma kan an turza du sabuntaka abu ai yazama tsoho shekara gomq ba le kujerun da ake hawa kowane lokaci. To Allah ya taimaka, Allah ya bamu sa'a mu samu mu canza. Idan ma ku ma, za ku taimaka mu canza to ƙofa abu ɗe take. Muna nan muna jiranku ko ba mu dama, ko ku tura mu ta, ta adireshin mu ko ku sayi mu na sabbi. Amma dai mun fisa wannan don ƙara mu samu na zamani wanda za mu riƙa amfani da su sosai. Ta yanda mutane za su ji daɗi, waɗanda suka zo za su gani mun wa za mu zo mu zauna sana'a cigaba da rayuwa yau da kullum.

Yadda na ke magance damuwa wurin aiki misali, ya kasance akwai abubuwan da suka samu amma akwai abubuwan da suka faru da sun sanya ni damuwa a wurin aiki. Na farko zan zauna in yi tunani inga nuciwa mene ne ya sanya ni wannan damuwa in taya zan magance wannan damuwa. Sannan me ya kamata in yi ta wajen da zan magance damuwa nan? Tin damuwa nan za ta tafi gaba ɗaya ba tare da ta dawo ba. Ana samun damuwa sosai wurin aiki saboda wani zai iya zuwa ya ɓata makarai sannan shugaban wurin kuma zai iya zuwa ya zarge ka da yin wani abu wanda kai ba kai ba. Sannan ana samun damuwa da abin da ya shafi me ya kamata. Ka yi idan ka zo wajen aiki. Waɗannan sa ɗaya daga cikin abin da suke sa damuwa. Idan na samu damuwa nan wajen aiki farko za ni zauna in tsara, in yi tunanin me ya sanya ni damuwa nan. Idan na san abin da ya sanya ni damuwa wannan zai taimaka mani in magance abin cikin sauƙi ba tare da an samu damuwa ba ko issue. Ina tabbatar da cewa ga abin da ya sanya ni damuwa ɗin bayan na gano shi sai in yi amfani da wannan damar in magance wannan damuwa in tayin da ba zan taɓa ƙara samun wata damuwa abin da ya shafi wannan ba. Abune na yau da kullum za ka gani ƙila marushen kuɗi ne zai sanya ka damuwa ɗin, ƙila akwai wanda ya ɓata makarai, ƙila shugaba in yi maka wani abu wanda ba ka ji daɗin shi ba. To waɗannan in za su iya sanya ka damuwa ko wane lokaci. Abin da ya kamata mutum ya yi idan yana damuwa shine ya tabbatar cewa ya ciro wannan damuwa cikin ranshi saboda idan bai cire ta ba haka za ta zama tana damuwa shi har ka kasance ta sanya aikin ma yana ya fi taranshi ko ka kasance yana jin bai samu aikin. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutane suna tsana aiki ba tare da an yi masu wani abu. Wannan damuwa ɗin, to ya kasance ka fid da wannan damuwa in cikin ranka, ka tabbatar cewa ba abin da yake damun na ga abubuwan da ya kamata in yi sannan ka doshi gaba. Kar yakasan ce kana tunanin baya ko kana tunani abunda ya sanya ka wannan damuwa ɗin domin idan kana tunanin abunda ya sanya ka wannan damuwan ɗin yana ɗaya daga cikin abun da zai ƙara ma damuwan amman idan ka yarda damuwa ka ajiye ta alokaci guda. Cikin ikon Allah za ka samu sauƙi, za ka samu rangwame. Zuwa sati ɗaya, sati biyu da sati uku ma za ka kamata da wannan damuwa nan. Ya kasance baki shiga har ka mutane bali har su, su samu damuwar za su sanya ka cikin damuwa. Da abin da ya kasance ka na yi, ya kasance ka ci gaba da yi. Da abin da ya kasance duka ce ba'a son ka yi shi idan kai za'a ɓata makarai sai ka guje shi.

A gaskiya na fi son hawa matakala sosai saboda matakala ta ɗaya daga cikin abin da muka fi amfani da shi a yankin hausa. Mutane sun fi amfani da matakala musaya lift. Lift ma ka na iya a gabar ayyukaka gaba ka taɓa amfani da shi ba. Amma matakala kuwa za ka gani yawanci duk inda za ka je za ka ga akwai matakala bene ko matakala wadda za ka sa ƙafafunka. Yawanci gine ginen mu duk matakala ne ba a samun lift saboda muna famada matsalar ehhh electricity bamu da wuta da sassauransu. To wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake sa ba a amfani da lift a Najeriya. Mun fi amfani da matakala. Matakala zata yi amfani ba tare da wata wuta ba ko wata na'ura. Kawai sanya ƙafafunka za kayi kaga ka je inda kake buƙata. Amma ko shi lift yana da matuƙar damuwa sosai. Za ka gani mutane suna shan ɗaukan lokaci kafin su hau matakala. Dukda dai za ga in ka hau matakala haka ka na jin wahala sannan ƙafanka za su riƙa ciwo da abin da ya shafi wannan. To gaskiya mu a nan mun fi amfani da matakala. Matakala za ka gani yawancin gidaje masu na masu kuɗi ko masu hannu da shuni za ka ga suna da benaye. Za ka ga wani ma yana da bene biyu ko uku. Idan kuma ma'aikata ne za ka iya ganin tanada benaye biyu ko uku. To ka ga mutane da yawa sun saba amfani da matakala ke nan. Za ka gani mutane sun sanya ƙafansu tiryen tiryen sun je inda suke buƙata ba tare sun samu damuwa ko wannan ba. Kawai dai matsalar shi ne wahala. Za ka gani idan baka saba ba ƙafafunka za su riƙa ciwo. Lokacin dana fara hawa matakala ƙafafuna sun yi ciwo sosai. Har saida na kusan kwana biyu ko zuwa uku ba tare da na hau matakalar ba saboda na tsani hawa matakala saboda na gani akwai wahala amfani da matakala. Za ka gani ƙafafun mutum daga ƙasa suna ciwo suna ciwo. Amma kuma idan mutum fa ya saba shikenan amma kafin mutum ya saba ɗin akwai da damuwa sosai. Matakala abu ce mai muhimmanci wanda mutane yakamata su riƙa amfani da ita wajen zuwa inda suke buƙata. Amma lift kuwa wani lokaci ma sai dai ka ganshi a hoto ko cikin bidiyo da sassauransu. Za ka ga anyi amfani da lifta takaika inda kake buƙata. Amma mu ko nan wajajen gaskiya mun fi amfani da matakala. Za ka gani ba ko ina muke da wuta tsayayyiya ba wato Nepa tsayayyiya wanda za ka yi amfani da ita ka je inda kake buƙata. Dole sai dai ka yi amfani da matakala tunƙwas tunƙwas tunƙwas kaje inda kake buƙata ba tare da ka samu issue ba da yawa muna amfani da matattakala ne wajen da muke buƙata. Amma ni dai idan za a ban zaɓi gaskiya na fi son inyi amfani da matakala abisa lift. Saboda lift sai in gani ma kamar zan gudu ko kuwa idan za a ɗauke ni. Amma idan ko matakala ce lafiya lau zan je duk inda nake so dama mun saba da ita. Tun muna yara duk gidajen dasuke da benaye zakaga mutum yana ƙoƙarin hawarsu lokacin mutum bai saba ba zakaga gidajen mu duk babu step ɗin amma yanzu dai bene sun wadata kuma gashi mutum ya girma ya san ciwon kan shi. Lokacin dayawa abin da yasa ake samu wannan mutane ba su san ciwon kan su ba za ka gani ni ai ta hawa ana saukowa ai ta hawa ana saukowa. Yara da yake ba su san ciwon kan su ba ba kam basu ma gane jikin su na ciwo. Kai ne babba idan cikin ka yayi ciwo ka hau zaka ji daban. Za kace eh gaskiya bazan ƙara hawa matakala bene nan ba saboda ana samun damuwa. Mutane da yawa suna sun fi son gaskiya matakala. Saboda duk wanda ka tambaya a nan ƙasashen mu za su ce maka eh gaskiya mun fi son matakala. Saboda ta yafi kyau da sauran abubuwan yau da kullum. Za ka gani idan akayi bene mai kyau kuma wanda yake da daɗin hawa. Benayen ma kala kala ne akwai wanda bai da daɗin hawa ɗin zaka ga da ka hau shi ka na jin ciwo sosai. Amma kuwa wani lahiya lau za ka hau ka sauko ba tare da ka ji ciwo ba. Ba tare da cikin ka yayi ciwo ba. To irin wannan nake magana shi mutane da yawa sun fi son amfani da matakala. Dukda dai shima lift ɗin wani sauƙi ne wanda aka kawo ma al'umma da suke amfani da shi.

Abin da yafi muhimmanci a harkar kasuwanci shine amana. Inde yau zaka riƙe amana, to tabbas zaka samu ɗaukaka a fannin kasuwanci sosai. Mutane da yawa suna samun alheri saboda sun riƙe amana. Wani da yawa bai da jari a kan kasuwanci amma saboda wannan amana da ya riƙe, sai ga mutane da yawa sun ba shi jari. Ko basu ba shi jari ba, zaka ga suna raƙaba shi kaya, yana saida wa yana mai di masu kuɗin saboda ya riƙe amana. Amma da yawa akwai waɗanda zaka gani basu da amana. Wanzu haka ka fara harkar arziki da su, ƙila ran ta masu kuɗi ka yi, ƙila wani alkhairi ka yi masu, ƙila ko ba su abu ka yi idan suka saida su maido maka. Daga ƙarshe sai suci amanar ka su cinye maka kuɗi ko ko suyi maka wani abu wanda ba na daidai ba to idan aka samu wannan halin zaka gani mutane da yawa ba zasu ƙara aminta da kai ba ba zasu ƙara baka amana ba to, ya kasance cewa idan aka ba ka amana, ka tabbatar cewa ka ɗauki wannan amana in ba tare da ka ci mutunci wani ba, ba tare da ka ci ma wani haƙƙin shi ba. To, mutane da yawa ana samun wannan matsalar. Ƴan kaɗan ne a yanzu masu riƙon amana. Wanda zaka basu kaza kace ga lokacin da zasu maido maka kuma su maido maka ba tare da an samu damuwa ba ko an samu matsala to abu ne abinda ya kamata kayi shine idan kana da idan aka ba ka amana a matsayinka na wanda yake son ci gaban rayuwar shi, ya kasance ka ɗauki wannan amana inda muhimmanci ba tare da ka samu damuwa ba. To, kasuwancin ka zai kasance ya ɗaukaka. To, wannan yana ɗaya daga cikin abu mai muhimmanci a fannin kasuwanci. Sanan ya kasance duk abin da za ka yi kayi gaskiya, da amana da gaskiya suna tafiya tare. Gaskiya tana ɗaya daga cikin abin da yake sa kasuwancin ka ya samu ɗaukaka. Idan ka sayo abu kaza, kai kaje kace za ka zuƙa kuɗi dan saboda ka ci riba. Ya kasance ka sayo abu mai lahia, sannan ka sayar wa mutane da abin lahia. Ka dai kasance ka sayo a jabu, ka zo ka saida wa mutane a kan me kyau ne. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke karya ƴan kasuwa. Yana ɗaya daga cikin abin da yake sanyawa ƴan kasuwa su faɗi warwas. Nan da nan ka nema mutum ka rasa. Ka ji ance ya tsiyace ko kasuwancin ma ya taɓarɓare ko kasuwanci ya lalace. To, matsayinka na ɗan kasuwa ya kasance kana amfani da wannan damai ta wajen yin kasuwanci a kan gaskiya, riƙon amana. To, wallahi inda ka riƙe waɗannan cikin ikon Allah, za ka samu abubuwa masu matuƙar muhimmanci kuma za ka ga kasuwancin ka ya ɗaukaka a yadda ba ka zato ba ka tsammani. Da yawa mutane zaka gani sunan samu kamar yanzu mutum yaje ya sayi, ya ga atamfa a kasuwa to, a matsayin shi na kasuwa na ɗan kasuwa, to sai ya je ya ce ma wani ƙasa'in ko wani kamfani wanda yake gina wannan, wanda yake yin wannan atamfofi, ga kalar atamfa kaza ina so ya kasance ka rage mani quality amma ga abin da zan baka, kamar ƙila waccan ana saida ta dubu ishirin da biyar sai kazo kai sai ayi maka akan ita akan kamfani dubu shida to sai ka zo sai ka saida wa mutane a kan wannan naira dubu ishirin da biyar in ka ce masa, "Daidai quality in su ɗaya, da komi da komi irin wancan ne." Ka ga kayi ha'inci wannan abin bai da kyau. To wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da zai rusa ma kasuwa. Domin idan mutane suka gane cewa ga abinda kayi wallahi ba zasu ƙara sayen kayan ka ba wallahi ƙila daga nan kai da su an raba jiha. To ka gani, wa gari yawa ya? Kai gari yawa ya saboda kai ne ka wannan innan amma idan abu ana sayar da shi kaza, kaje ka saro ka ɗan ɗora riban ka, wallahi wannan ribar da ka samu tin duk da kaɗance, wallahi sai Allah ya taimake ka. Nan da nan sai kaga ka zama me kuɗi. Wannan sai kaga kasuwancin ka ya daukaka, amma idan kace zaka, zaka zaka sanya cuta ko zaka sanya wani lamari wanda be dace cikin kasuwancin ka ba to wallahi kasuwancin ka yanacikin garari nan da nan za ka nema kasuwancin ka rasa. Nan da nan za ka ga abubuwa sun lalace maka, abubuwa sun lalace. To ka gani, abin da ya kamata ka yi shi ne ka tabbatar cewa kasuwancin ka, ka tsarkake shi a kan amana da gaskiya.

A lokacin da nake cin abincin dare, shine irin ƙarfe takwas na dare. Lokacin da na gan huɗɗo ɗina, na dawo daga majalisa bayan tattaunawa sai in zo in samu abinci na. Yawan ci tuwo ne nake ci. Sai wani lokaci ina cin indomi. Ina amfani da wannan abubuwa wajen cin abincin dare. Bayan na gama ci sai in samu ruwa in sha. Sai in ɗan yi exercise in je in dawo in ɗan motsa jiki sannan sai in koma in kwanta in yi shirin bacci. Abincin dare ya ɗagama matuƙar mahimmanci, shi ya sa aka fiso ya kasance mutum ya ci abinci mai gina jiki saboda shi zai kwanta sai dai a tashi cikin ƙoshin lafiya. Wani lokacin ma har lemu ina sha. Amma yawanci za kaga ana ta ce wa mu bar shan lemu ko abun da ya shafa minerals ko a, abu mai gas yana da illa a jikin ɗan adam to ina amfani da sprite wani lokacin amma dai na fi shan ruwa domin ina gama cin abinci, ruwa nafi sha. Abincin dare yana ɗaya daga cikin abun da nake so sosai. Shi ne abinci na uku saboda mutum zai ci da rana, zai ci da sahe sannan idan yana yawan cin abinci ma zai ci da bare ci. Abincin dare yana ba ka gudunmuwa sosai ta fannin lafiya. Ina son cin abincin dare wani lokacin ma ina zuwa tare da wani mu je mu ci abincin sosai. Ko ba a daha ba indomi can bakin titi sai mu zauna mu mu ci. Idan kuwa ba haka ba sai in dawo gida in ci tuwo na in kwanciya ta in samu ɗan yaji na in haɗa wanda zan rinƙa sanyawa cikin abincin. Koma wallahi abinci yana ba ɗa sosai saboda haka abincin dare abune mai kyau ya kasance mutane suna ci. Dayawa akwai wanda basu cin abincin dare, wai da sun ci abincin rana, shikenan sun gama. Wasu sun saba wa kansu, wasu kuma talauci ne yake sanya saboda basu da abinci. Saboda a wannan lokacin samun abinci uku aiki ne sai mai kuɗi. To idan ka samu na ɗaya ka ci da sahe idan ka ci da rana shikenan sai ka ci gaba da huɗɗo ɗin ka. Ka ci gaba da abin ka bahe ka ci da dare ba amma akwai wanda za kaga ya ci abinci sau biyar. Kuɗi idan zan samu dama zan iya cin abinci sau biyar a rana. Toh ka gani kawai dan nawa mutum zai kashe a wannan tsadar rayuwar, duk wanda za ka sai abinci za ka iya cin guda za ka iyan cin abincin dubu ɗaya da ɗari biyar. To dubu ɗaya da ɗari biyar idan ka lissafa ta sau uku kana da dubu huɗu da ɗari biyar. Idan ka lissafata sau biyar zuwa shidda wannan za ka ce tana da yawa. To shi ya sa ban cika cin abinci waje ba. Abincin gida nafi amfani da shi saboda mutum zai samu sauƙi na wajen yin rayuwar yau da kullum. Saboda idan mutum ya tattara abin da yake samu za ka gani duk a abinci yake cinyesu. Idan ka lissafa abincin sahe ga kuɗin da mutum zai kashe, abincin dare ga kuɗin da mutum zai kashe, abincin rana ga kuɗin da mutum zai kashe. Ka hin ka wai waya sai ka gani mutum ya kashe wasu kuɗaɗe da yawa. To ka gani ai ba haka aka so ba. Kamata yayi ace mutane suna tattala kuɗaɗen su ta yanda mutane za su yi hidimominsu. Saboda haka ina cin abinci gida saboda in samu ɗan samu kuɗin zan tattara. Idan na ce zan biye ma sayan abincin waje, wallahi kuɗi da yawa zan kashe. Da ƙarshe ma sai wata yazo kuɗina gaba ɗaya sun ƙare. Toh ka gani ai wannan bai yi dace ba wani lokacin ana yin tuwo ko kuma shinkafa amma mafi yawan ci tuwo aka fi yi. Shi nake amfani in ci in cika cikina. Bayanan kuma idan aka rage na daren nan, da sahe za a yi amfani da shi a yi a ci ko ba tare da an samu damuwa ba. Shi ya sa iyayan mu suke tanosa damu ka dawo gida ka ci abinci saboda ka da ka je waje ka ci.

Yadda nake jira a layi, alal misali ƙila naje sayen wani abu ne ko naje yin wani abu na makaranta ko wajen aiki to, ana bin layi, alamar akwai mutane da yawa wanda suke so su ma su shiga inda ake bin layin don shi. To, farko abinda nakeyi, zanje in tambaya in ji wanene na ƙarshe? Idan na gano na ƙarshe, to sai in ce "eh ina bayan ka" wataƙila ma banki ne, da lokacin ana fidda kuɗi sosai ina zuwa banki fidda kuɗi ta wajen ATM. Wanda zaka gani kaje ka iske zungureren layi mai tsawo. To, da kaje zaka tambaye kaji, wanene yake ƙarshe? Idan ka samu na ƙarshe so, sai kace "ina bayan ka." To, haka za'ayi tayi wannan ya shiga wannan ya taho, duk da dai zaka samu waɗanda zaka ga suka tattaimaka wa ƴan'uwan su. To, ana cin layi, wannan kaga yaje wajen wancan don Allah ɗan buɗa mun gabanka to, sai kaga layin bai ya tafiya to, wannan yana ɗaya daga cikin abinda mutane suke jin haushi ba kazo da wuri ba. Amma saboda rashin gaskiya to sai kaje wajen wani wanda ka sani sai kace ya buɗa maka ka shiga gaba. To ka gani ai hakan bai dace ba. To yana ɗaya daga cikin abinda yake ƙona ma masu, masu, masu bin layi rai bakazo da wuri ba. Ƙila ma kana can kana bacci lokacin da waɗannan suka fara bin layi. Amma saboda zalunci kai so kake ya kasance kayi mi? Ka, ka fara, ka fara ansa kafin su. Kaga wannan abin ba gaskiya kwata-kwata ba gaskiya. To, yana ɗaya daga cikin abinda mutane ke basu so. To, idan naje zan tabbata cewa banci layi ba, saboda yanda bana son aci mun layi nima bazan ci ba. Zan zauna in bi layi har sai layina yazo ko za'a kwana kau, wallahi haka zaka ga mutane suna ta zuwa wani ma da girman shi zaka ga yazo yabi layi ya bin, yaci, yana neman yaci layi, yana so a buɗa mashi gaba. Ta yadda zai shiga ayi ta mamaki. Wallahi idan wasu mutanen sukayi muku wasu abubuwan sai kayi ta mamaki. Amma ni ko gaskiya ina haƙuri, abinda ake so dama a rinƙa bin layi shine kai ka kasance kayi haƙuri ya kasance, ka tabbatar da cewa zaka iya bin layin daka gani ɗin nan. Domin in ma bazaka iya bin layin nan ba kamata yayi kayi tafiyar ka amma mutane basu gane haka sai ka gani mutane suna ta bin layi amma wasu sun zo sun ɓata layin daga ƙarshe sai kaga ana samo damuwa anata faɗa to, anzo anci maka layi dan Allah, gaka kai ka daɗe cikin rana ƙila da sauran wa duk ranar nan kanka ta ƙare. Amma sai kaga wani wanda bai daɗe da zuwa ba yazo ya shiga maka layi ai dole kaji haushi ai abin saidai du'ai, mutane dayawa suna samun damuwa idan suka zo bin layi shiyasa ma dayawa wasu basu tsayawa bin layin saidai su tafiyar su. Saboda sun san cewa wani yana zuwa a banza ya ɓata masurai kuma ko anyi ba'ayi ba, kazo wani ya ɓata maka rai a banza a wofi to, abinda nake ba mutane shawara idan zasu bi layi su tabbatar cewa suna da haƙuri. Su tabbata cewa kawai zasu yi, za, zasu yi tsakanin su ga Allah ba tare da sun ha'inci wani ba suma wa'inda suke gaban kamata yayi ko kasan mutum kada ka yadda ka buɗa mashi. Saboda kai kasan cewa bai zo da wuri ba. Amma akwai mutane dayawa basa haka, da kansu suke buɗa ma wanda suka sani yazo su shiga ai ta Allah wallahi, ni kaza, ni kaza, ni kaza. Kuma duk ba gaskiya, ni na riga ka zuwa, ni na riga ka zuwa ko wallahi mutum fa yasan cewa bai riga ka zuwa ba kuma. Yasan cewa ƙarya yayi amma wallahi sai yayi. To, kagani a wannan lamuran ai baza'a ce komai ba, saidai ace akwai ci baya a al'amuran mu dake yaɗuwa wannan babban illa ce ace mutum bazai iya bin layi ba saidai ya wannan. Amma ni ko gaskiya in nazo zani zauna in bi layi, har lokacin da layi zaizo kaina batare dana samu damuwa ba tare da naci amana batare da nayi rashin gaskiya ba, na shiga layin wasu gaskiya. Abu ne mai matuƙar muhimmanci ya kasance mutum yana bin doka da oda doka da oda tana, suna ɗaya daga cikin abu mai muhimmanci a najeriya. Kai an ƙafa ƙasashe da dama saboda abinda ya shafi doka da oda. Kuma mutane basu ganewa, sudai mutane so suke maslahar kansu su samu su gama da ita. Kaga mutum ya samu ya, an yaci layi yaje ya amsa yana ta dariya yana farin ciki nan ko yasan fa cewa abinda yayi ba daidai bane ba yasan cewa cin layi yayi ma wasu to, ka gani ina haka yaga, yaga, yaga, yaga da yaga alkairi? Mutane dayawa suna wannan abinda ya kamata mutane suyi shine su tabbatar da cewa sun ci layi.

Eh sosai ina shuka tsire-tsire abin da ya shafi mangwaro da sassauransu amma babba damuwar shine yawanci mutuwa suke yi kafin su girma. To idan na yi amfani da, idan na samu wasu tsire-tsire ina zuwa in shuka sai ka gani gwaba su alo vera da sassauransu amma wallahi cikin rashin sa'a sai ka gani daga ƙarshe sun mutu idan sun fara tasawa. Na shuka mangwaro ya kai sau biyar, na shuka mai aure, na shuka marar aure, na shuka binta shida da sassauransu amma wallahi sun lalace sun mutu da ƙarshe dai na haƙura na ce ba zan ƙara a shukawa ba, amma ina ɗaya daga cikin mutanen da suke son tsire-tsire a gida amma kuma ban sani ba ƙasar dake gidan take ba ta da kyau ko makamancin haka. Wallahi sai kaga mutane da dama suna amfani da tsire-tsire nan suna samun kuɗi. Yayi wata ƴar shuka albasa ko alayyahu amma sai ɗan ƙan lokaci ya hito mutum ya samu kuɗi amma kuwa yanzu kawai sai a hankali, sai a hankali za ka ga mutum yana ban ruwa yana samun kuɗi amma dai kawai naga abin ya kasa duk abin na shuka sai in ga ya mutu. In tamaraba yake, in ta mamaki na ce to idan zan tashi shuka abin da zani zo da zan samu wani wanda yake da ilimi a kan abin da ya shafi gona da kiwo ya zo ya duba min ya ga me ya kamata in yi, ƙasa ya kamata in canza ko abun ya kamata in yi. Wallahi wannan zai taimaka min sosai wajen gane cewa eh tsire-tsiren ba mutuwa suke ba ga dalilin da yasa suke, suke mutuwa ko ga dalilin da yasa ke. Ba su fitowa. A'a suna fitowa babbar dai damuwar shine mutuwa, mutuwa da suke yi. Da ace ba su mutuwa wallahi da yanzu ƙila gidan mu ya zama ɗan ƙaramin lambu amma wallahi fuke na shanabo mutuwa suke yi in ta mamaki. Sai ka gani ga abu nan ya yi girma, ya yi girma kamar zai yi abun arziki. Wallahi sai ka ga ya ruga abubuwan sai a hankali. Wallahi sai ka ga an samu damuwa da abun da ya shafi tsire-tsire. Tsire-tsire abu ne masu muhimmanci da ya kamata mutane su riƙa shukawa a gidajensu domin wani lokacin za ka samu inuwa da sauransu. Sannan kuma idan suka fara ƴaƴa za ka samu ƴaƴan itatuwan da za ka ci. To ka gani lamarin akwai ban dariya, Allah dai ya sawwake ya sanya mutane su gane cewa shuka tsire-tsire abune masu muhimmanci kuma su ci gaba da yi. Za su samu lada sosai. Wasu har kabeji suke shukawa, wasu darbejiya, wasu dogon yaro da sauransu amma ni dai nahi son in shuka mangoro saboda nan gaba ina so in mori wannan mangoro. Mutane da dama suna kashe kuɗi wajen abun da ya shafi shuka amma daga ƙarshe sai ka ga ta zo ta mutu. Ko ni nan wajajen na sayi ire-irie tsire-tsire na shuka kusan guda uku amma wallahi dags ƙarshe ya asara na yi mutuwa suke yi. Shiyasa abun ma ya hita raina kwata-kwata yanzu bana, tunanin zan ƙara shuka. Ace in nima zan iya shuka ɗin, sai dai in samu wani wanda yake da ilimi a kan abin da ya shafi shuka ɗin ya zo ya shuka ma man sai duba yadda zan ba ta ruwa. Wannan lokacin kuma sai in ga, eh ba ta ruwan kamar zai samu damuwa. Sai in samu wani wanda zai ba ta ruwa ɗin, sai ya zo ya ba ta, ya ba ta batare da an samu damuwa ba. Abin da ya shafi tsire-tsire gaskiya ni na bar shi amma in sha Allah nan da ɗan wani lokaci zan dawo in ci gaba da yin abin da ya shafi tsire-tsire. Ta yanda mutane za su san cewa ba, ba karaya na yi ba. Kawai dai mutuwa da suke yi ne yake ba ni haushi. Shi ya sa na hidda raina a batun shukar tsire-tsire. Duk inda shuka take abu ne mai muhimmanci. Mutane da yawa suna son shukoki kawai dai su kulle su idan sun gama su ruwa shine abin da yake ba su wahala. Amma in da za ka samu wanda zai riƙa kula maka da su ga abin da zai maka, ai ina da abubuwan zan ba ka, ka shuka da sassauransu.

Maganan gaskiya, ina ɗaukan lokaci kafin ina amfani da intanet. Wani lokacin ma ina iya yin awa sha bakwai a cikin ashirin da huɗu ko wane lokaci data ta buɗe take ina amfani da intanet. Zan shiga in yi WhatsApp, in yi Facebook, in yi duk sauran social media da ake yi. Gaskiya, intanet tana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam wannan, duk abin da ba ka sani ba idan ka je saman intanet ka tafa shi ka rubuta za ka ga an ba ka ƙarin bayani akan shi. To gaskiya mutane da yawa yanzu sun dogara da amfani da, da intanet sosai wanda za ka ga mutane na iya ɗaukan lokaci yana amfani da intanet ba tare da ya damu ba. Intanet, intanet abin ne mai kyau a rayuwar da muke ciki. Abin da ya kamata mutane su ƙara runguma shi ne ya kasance za su iya rayuwar yau da kullum ko idan suka haɗ da intanet. Za ka ga mutum ya ɗauki lokaci yana browsing saman intanet ba tare da ya samu wata matsala musamman idan akwai wutar lantarki. Wutar lantarki sosai. Mutane da yawa suna, suna, suna, suna, suna amfani da intanet. Ko ni ina iya awa sha biyu na ce maku cikin, cikin awa ashirin da huɗu ina browsing da intanet ko kuma ina wasu harkokin da intanet. Duk da dai idan ka duba za ka gani akwai masu, eh saƙonnin da ake tura saman WhatsApp, saƙon da ake tura saman Facebook da sauran su. Al'amuran akwai aiki gaskiya. Mutane suna amfani da intanet sosai. Ko ni ina amfani da intanet sosai. Kawai dai abin da ke damuwan mu shi ne rashin data. In mutum zai sami data ya siya ta kuɗi da yawa. Wallahi intanet ba zai daina hawan ta ba. Domin duk inda ka hau za ka ga anyi wani sabon lamari daban. To za ka gani mutane suna son intanet sosai. Ko ni nan wajen ja, idan ina saman intanet duk wasu abubuwan mantawa nike da su, wasu labarai da su sauransu. Musamman idan ka hau saman Facebook za ka ga labarika da yawa na nishaɗantarwa, ɓatakarwa wasu kuma saƙonnin su ba ka haushi. Idan kuma ka je saman TikTok za ka ga mutane suna ta raye-raye wasu suna faɗakarwa, wasu suna nishaɗantarwa, wasu na rawa da sauransu. Idan ka dawo kuma saman LinkedIn za ka ga ana bayanin inda za a sami damar ki na aiki kamar opportunities abin da ya shafi ayyukan kamfani, ayyukan abubuwa da yanda za a kyautata ilimi a faɗin duniya. Gaskiya LinkedIn shima duniya ne. Idan kuma ka koma saman Twitter wato X a yanzu, zaka ga mutane suna ɓata lokacin su a wannan dan dai ba kowa ya iya Twitter ba. Ƴan kaɗan ne suke yin Twitter. Ina iya tabbatar maka da cewa kaman mutane goma cikin mutum hamsin su kaɗai ke yin Twitter. Sauran ma ba su gane abin da ake yi da yawa. Balle waɗanda ba su yi ilimi ba ko ba su da ilimi. Da yawa ba su gane abin da ake saman Twitter sai dai kawai su je su gani ko su hito. Amma TikTok ma ana saman jahilai da yawa saman TikTok. Zaka gani mutane da yawa ba su iya karatu ba su iya rubutu ba. Su dai kawai abin da suka iya su yi rikodin yin waƙa, su hau waƙa ko kuma su yi bayanin da suke so da bakinsu ba tare da sun yi rubutu ba. Dama yare ne, kayi yaren da ka ke so idan Hausa kake ji ka yi, idan Turanci kake ji ka yi, idan broken ma kake so ka yi ba tare da ka samu wata damuwa.

Eh ina ɗaukan hoto sosai. Ina son ɗauka hoto musamman idan na je ofis ko idan a kai sallar Juma'a ko idan wani abu ya faru na taya murna da sauransu. Za a zauna a ɗauki hoto a yi bayani da sauransu. Ina ɗaya daga cikin masu ɗaukan hoto ma. Ina son hoto ne saboda tarihi. Idan ka ɗauka da mutum wannan ɗan wani lokaci za ka ɗauko hoton ka gani ka ce eh lokacin da mu kai ka da sas sauransu. Muyi hoto muyi ta. Mun ah tuna da juna. Eh to shiyasa zaka gani mutane da yawa idan aka tashi hidima ko aka je akai wani abin ana zuwa a ɗauki hoto. Wannan hoton ko nan da shekara nawa aka ɗauka aka ɗauko shi za a tuna da lokacin da aka yi rayuwar nan sai mutum ya ji daɗi sosai. Idan na ɗauki hoto ina zauna in gyara hoton ya kasance na sama shi da kala inda ya kamata inda zai yi kyau. Sannan kuma sai in ɗora shi saman Google Drive. Wannan Google Drive in zai taimaka min ya ajiye min hoton. Ko shekara nawa da na zo abin da zan yi shine zan yi amfani da Gmail ɗina in ɗora in ɗauki hoton duk da nike so. Idan kuma ina so ina iya ajiye saman Google Photos. Google Photos shi ma yana taimakawa wajen ajiye hoto ta yanda mutum zai yi amfani da shi ba tare da ya samu matsala ba. Duk lokacin da yake so da ya zo ya hau zai ɗauki hoton da yake so ya ƙara gaba. To gaskiya hoto abu ne na tarihi. Da yawa za ka ga wasu hotunan waɗanda aka yi can baya lokacin da aka yi su aka kawo su yanzu zai kai ta tuna lokacin baya ka ce lokacin muna kaza anyi kaza anyi kaza lokacin muna kaza mukai kaza. To wannan yana taimakawa wajen tuna rayuwa da sauran waɗannan da kuka haɗu da su da sauran wanda kuka yi rayuwa tare. To hoto gaskiya yana da matuƙar tasiri a rayuwar ɗan adam. Da dama hoto an sha wahala duk da dai hoto ya daɗe. Idan ka duba saman Facebook za a ɗora wasu hotunan waɗanda suka ɗan jima waɗanda sun kai ɗari da wani abu kaga ko ai za a ce hoto ya jima. Za ka ga duk da dai lokacin hoton ba kala sannan ba a gane mutane sosai. Za ka ga yawanci ma mutanen mu basu mallaki kyamara ba lokacin eh yawanci kyamara ɗin duk ta wannan ce duk ta turawa ce ake amfani da ita. Su suka ɗauki hoton su suka adana. To sai daga baya bayan nan suke fitowa da hoton. Mutane suna ta gani suna jin daɗi. To ka gani muma nan da ƴan shekara ɗari haka idan aka hiddo namu mutane sai sita yewa. Inahh! Lokacin da wannan suka yi rayuwa ba kaza ba kaza ba kaza yanzu kwa cigaba nan ya samu. To shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yasa hoto yake da mahimmanci sosai. Muman abin da muke gani yanzu idan aka hiddo mamu hotunan muka ga ba kala ba kaza da sassauransu wani ma cikin ƙauye ne sosai sai mu yi ta mamaki mu ce jiba ka gani da, da yanda ake rayuwa da sassauransu. Kuma ana jin daɗin rayuwar ko ba a ji. To wallahi amma yanzu kau lahiyalau abubuwa sun sassamu. To muma nan gaba haka za a zo da wannan abin a ce gayanan anyi kaza anyi kaza anyi kaza. To abin da za a yi shi ne ya kasance mutane suna ajiye hoto ne don tarihi. Nan ɗan wani lokaci za su ɗauko su a ji daɗi a gani. Mutane su ga lokacin da waɗancan ƴan ƙarnin suke rayuwa ko ƴan waɗancan lokacin lokacin da ana wannan. Idan aka ɗauko wani hoton aka ce maka wani ya kai shekara ɗari sai kai mamaki ka ce wai ta ina ina ma yake yanzu? A ce maka ai waɗannan dukansu yanzu ba a iya samu mai rai domin dukansu sun mutu. Idan kuma aka ɗauko wasu waɗanda basu kai kabshi shekaru sittin idan sai to ƙila wannan ya mutu amma kuma bai mutu ba amma kuma ya tsufa. Irin wanda aka yi irin two thounsan irin nan ko irin nineteen, ninety five za ka iya faɗi akwai yiwuwar cewa waɗannan in suna nan amma dai ko suna nan wasu da yawa daga cikinsu sun tsufa.

Eh muna da rijiya wadda muke amfani da ita wajen daibo ruwa. Sana rijiya tana da ruwa sosai wanda za mu iya daɗewa ba tare da mun ya sata ba. Mutane da yawa suna zuwa suna amfana da wannan rijiya inko suna jin daɗi sosai. Za ka ga mutum ya zo da bokitan shi ya zo ɗibi ruwa ɗin ya zo ya ts yi hidimomin shi. Amfanin rijiya shine rijiya ko wanne lokaci ka zo za ka iya samun ruwa. Shi kuma mono ko famfo ba kowane lokaci famfo a ko wanne lokaci ake ana yi sati uku ba'a mai don famfo ruwa ba. Eh mono kuma dole sai da wuta ko sai an buga amma rijiya kau cikin sauƙi ka zo ka diɓi ruwan ka. Kawai dai ana ɗan shan wahala wajen rijiya wajen jan ruwan cikin rijiya. Mutane da yawa suna amfani da rijiya sosai. Duk da yanzu zamani ya zo da cewa ba ko ina ake ake yin rijiya ba. Wasu da yawa ba su amfani da rijiya amma rijiya abu ne me kyau za ka iɓi ruwa inda tsakar dare ka tashi za ka zira guga kawai ka ja ruwa ka zo ka yi hidimomin yau da kullum in ka idan ka haɗa da sauran akwai damuwa. Eh mutane da yawa kuma za su zo su diɓi ruwa ta dalilin su sa mata albarka sanan su yi godiya sosai. Za ka ga mutum ka biyar ko shidda ya zo da bokitan shi ya zo ya diɓi ruwa ɗin. Mutane da yawa suna jin daɗi saboda ruwa yana ɗaya daga cikin abun da ake rayuwa da shi. Rayuwa ba ta yiwuwa dole sai da ruwa. Zakaga killan ruwan sha da sa sauran su kawai akwai matsalar dai rijiya shine ruwan ta yawanci bayada daɗi. Za ka ga yana da zartsi tsaye ba kowa zai iya shan ruwan rijiya ba sosai. Amma kam wasu rijiyoyin kawai idan ka ci wani wuri za ka ga suna da daɗi. Wasu ma rijiyoyin za ka ga suna da zaƙi sun fi na famfo ma zaƙi. Ama mafi akasari dai ruwan rijiya bai da daɗi sannan akwai wahala ɗiba zakaga ja ɗin ma ana shan wahala ana shan wahala ja amma kan famfo za ka ga ana samun sauƙi amma shi dai ba ko wanne lokaci ake samun shi ba. Ana daɗewa kafin a samu famfo. Wani lokacin ma ana iya wata biyu ba a samu famfo ba. Za ka gani ginar rijiya ma yana daɗaƙau yana tasiri sosai. Idan ka gina mutane za su zo su diɓa za ka samu lada. Da gina rijiya bai wuce dubu bakwai ba ama yanzu ko idan bakada dubu talatin zuwa dubu arbain baza a ginama rijiya ba ita ma ba me zurfi sosai ba idan ka dasa me zurfi sosai to wallahi sai ka ajiye dubu hamsin. Tau kagani rijiya tana da matuƙar tasiri ama yanzu a yanzu an bar amafani da rijiya sosai saboda wanni lokacin rijiya ɗin kana iya ginata ta fara bada ruwa daga baya ta bari ta ce ta a ce ta ƙafe dole duk shekara sai ka je an an ya sata. Ka ga wannan shi ma abu ne na ɓata lokaci. To amma shi ya sa mutane suka haƙura ma da gina ta in gaba ɗaya sun fi amfani da monor da sas sauransu. Wani da ya gina rijiya gara ya je duk inda zai je ya nemo ruwa nemo ruwan monor ko ina yake wasu basu son amfani da ruwan rijiya in suka zo wanki suna cewa wai yanada yana yana cin kilin sosai sanan kuma bai fita sanan kuma bai kumfa. Ni kuma duk banɗauki wannan abin gaskiya ba. Abun nake tunani kaman ƙarya ne. Yana amfani da ita sosai. Rijiya abu ce me matuƙar kyau da tasiri ga rayuwar yau da k ullum ta wannan iyaye. Mun taso munga suna amfani da ita kuma suna rayuwa su cikin kwanciyar hankali da limana. Eh ko yanzu na fi son rijiya bisa ga mono. Balai idan ya kasance rijiya tana da daɗi. Ruwan ta suna da daɗi sosai kuma ya kasance ba ta da zurfi sosai. Wannan yana taimakawa wajen za ka ga har ƙananan yara za su diɓi ruwan su hankali kwance ba tare an samu matsala ko an samu damuwa ba. Akwai kuma wadda za ka ga an sanya mata cikin rijiya an sanya mata sola in ko ko bohol ɗin cikin rijiya ta yanda zai riƙa tsotso ruwan yana kawo wa yana kawo wa tanki mutane suna amfani da shi sosai.

Inda nike son in yi hutu ya danganci wane irin hutu ne, hutun sallah ne ko hutun babbar sallah ne ko hutun ƙaramar sallah ne ko kuma hutun makaranta ne. Idan akai hutun makaranta akwai inda mutum ya kamata ya je ya hutu cikin kwanciyar hankali inda zai ɗan huta, ƙila ya ɗan samu ya ɗan yi karatu saboda ya caza batirinsa na term mai zuwa ko kuma semester mai zuwa. Eh mafi yawancin mutane suna son ya kasance sun je hutu gidan kakanninsu saboda za su samu kakanninsu ai zumunci da sauran 'ƴan uwa wanda da yawa mutane suna son wannan abin gaskiya. Wasu kuma abin da suka fi so shine su je wajen shaƙatawa bayan anyi hutu in su zauna gidan iyayensu amma suna zuwa shaƙatawa. Za suzo su riƙa dudduba mi yake faruwa da sauransu, za su je zumunci sannan za su je abubuwan yau da kullum ba tare da sun gaji ba. Amma shi kuma wannan da suke zuwa makaranta wanda a hutun mu makaranta za ka gani suhi son wannan. Amma ƴan kuma su ne hutun sallah za ka gani bayan sallah za su shirya su je su yi hutu, suyita tambayar mike faruwa da sauransu sannan za'a je a yi zimunci sannan za su je wajen wasanni a yi tayi hassai. An koma hutunnan, daga wannan lokacin hutu yana iya kai sati uku, sati huɗu wani lokacin har sati biyar idan babba term ne. To da yawa mutane suna son su je wannan hutun in da yawa dai suna son su tai hutu amma ni dai ina son ya kasance hutuna na yi shi wajen kakanni na sosai. Za mu je ƙauye muyi hidimomin mu, mu shaƙata, muyi kaza muyi kaza ba tare da an samu damuwa ba. Abinda ya kamata shi ne ya kasance akwai abubuwa kama guda biyu wanda zai za kai amfani da shi idan ka je hutun kama abinci, kana da abincin za ka ci, sannan kana da ƴan kuɗin ka na kashewa. Za ka sai wancan, za ka sai wancan, za ka sai abubuwa da dama. Idan ka kasance ba ka da abinci to gaskiya akwai damuwa. Za ka ga abubuwa da yawa suna wuce ka da ƙarshema ba zakaji daɗin wannan hutun ba. Amma idan ka samu kana da ƴan kuɗin ka na kashewa to wallahi za a koma hutun ba tare da ka ka so a koma ba. Sai dai ka ji nan da nan sati ukun ko sati huɗun ba tare da ka tayi. Da yawa gaskiya muna son yin hutu sosai. Hutu yana ƙara mutum kuzari sosai sannan ya fuskanci abin da zai yi a gaba. Da yawa suna zuwa hutu a ƙauyuka wani kuma yai gidan kakannin shi, wani yai gidan wan shi, wani yai gidan ƴan'uwan su yayi wannan hutun in, zai ɗan huta sannan za'ai ziminci. Amfanin hutu ma shine, maƙa sudin shi shi idan mutum ya je za a yi zimunci da ƴan'uwa. To wannan lokacin ana daɗewa, ba'a haɗu ba, amma idan akaje hutun nan mutane da dama za su haɗu, za'ayi abubuwan yau da kullum, a yi zimunci ba tare da an samu damuwa ba.

Gaskiya takalman da na fi so na fi son takalmin da kawai za a zira ƙafa saboda ya fi daɗin sawa sosai. Ban cika son masu tsini ba ko masu tudu. Wanda za' a zira ƙafa yafi daɗi in sanya in fidda ba tare da ƙafa ta tayi ciwo ba, ba tare da kuma na hau tudu ba saboda ina da tsawo. Yana sani abinda eg takalmi mai tsaho, wanda basuda tsaho sunfi son takalmi mai tsaho to, in dai ina da tsawo na fi son takalmin da kawai zan sa ƙafata. In fidda ba tare da an samu damuwa ba. Mutane da yawa suna da ire-iren ra'ayinsu a kan takami. Wasu sun yi son mai tsawo, wani sun yi son mai tudu, wasu sun yi son masu tsini. Bisa ga mata masu sun yi son masu tsini wani lokacin. Sai dai akwai masu son kuwa, eh, wanda bai da tsawo. Amma ni dai gaskiya na fi son me wannan zirawa. Da ka zira, abakka kai tafiyarka duk, inda za ka je, ka je ka dawo ba tare da ka gaji ba ko ka samu damuwa. Ina son amfani da takalman sosai, duk inda zana je. Yanzu ma haka, za haka ina da su sunkai nan guda huɗu zuwa biyar da irinsu da su nake amfani idan zana je tafiyoyin yau da kullum ba tare da na samu damuwa ba ko na samu matsala. Mutane da yawa za ka gani suna jin wahala sayan takalmi. Amma ni dai gaskiya takalmi na ɗaya daga cikin abin da na fi so in saya. Kuma duk kuɗina wani lokacin masu sukan karewa wajen sayan takalmi. Za ka iya gani ina da takalmi ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar. Amma idan naga wani sai inji ina son in saye shi sai kaga daga ƙarshe na saye shi kuma na kawo shi na jejera. Daga ƙarshe wasu ma wasu in daɗe ba zan sanya su ba saboda sun yi yawa sosai. Saboda haka na fi son waɗannan takalma in, wanda za a sanya ƙafa kawai a tahi inda za a je ba tare da an samu damuwa ba. Ina so in yi amfani da takalma mai wannan lafiya lau ya fi daɗin sawa sosai.